Eh ina zuwa aiki lokaci daidai gaskiya ina zuwa aiki in ƙarfe takwas tayi ina ƙoƙarin bakwai da rabi dai ina hanya, kamin takwas dai saura minti biyar ko goma na isa wurin aiki. So ina ƙoƙari na gaskiya in je aiki a lokaci daidai saboda gudun zuwa a ƙurarren lokaci kaje ka tarar da mutane ko kuma a kira ka ana nemanka daga, daga, daga babban ofishi headquater da sauran su kokuma mutane su zo suna jiran ka a wurin aiki shiyasa nake isa da wuri gara ni in je in jira mutane suzo akan da anzo ana jirana don ba na so in ga ana jirana. Na fi so ni inzo ina jiran mutane. Don ba na, ba daɗi abunda ba ka so a maka kar ka ma wani. So gaskiya ina ƙoƙari in kuma akwai wani lalura ne to zan kira in yi saurin sanarwa kuma za a fahimta. Za a san me ye dalilin da ya sa ban zo da wuri ba amma dai ina ƙoƙarin in je wurin aiki daidai lokaci gaskiya.